Yaya mutanen unguwarku suke tura kuɗi da karɓansa? Yanda matanen unguwarmu suke tura kuɗi da karɓansa shine akwai wani tsari da aka kawo bankuna suka sami sauƙin ta hanyar POS. Za ka je ka ba da kuɗi in tura wa za ka ba da kuɗin da kake so ka tura kaman misali dubu biyar za su caje ka naira ɗari domin a tura ma wannan sako. Haka in karɓa ne za ka ba da katinka a cire kuɗin daga bankinka sai su ba ka.

Ka gaya mana game da ƙauye ko unguwar da take maƙwabtakar ku, maƙwabta-- ka ƙauyen unguwar da mu take maƙwabtaka da unguwar mu ita ce Millennium City, ta yadda da ka tsallake ruwa za ka je Millennium City daga unguwar mu unguwar Rimi Kaduna Nigeria. Millennium City dai miye ya sa mafi yawancin mutanen Millennium City ƴan unguwar Rimi ne saboda muna kusa da su.

Kana cin salati? Eh ina cin salati sosai, sosai ma ina cin sa saboda yana ƙara, kayan ganye ne kuma yana ƙara lafiyar jiki, jikinmu kuma na buƙatan shi sosai. Kuma baya ga haka akwai ƙara daɗi da yake ma abinci. Ta yadda in ka saka shi ka saka mashi mai na bama, ɗanɗanon abincin na canzawa yayi daɗi sosai da sosai.

Ya ku ke bikin ranar haihuwa? Yadda muke bikin ranar haihuwa shine ranar da aka haifi yaro daga ranar za a fara lissafawa ya kai kwana bakwai. A ranar bakwai dinnan, a ranar da ake fara bikin yaro kenan a raɗa wa yaro suna, a yanka rago, a ci nama, a gayyaci iyaye, a gayyaci 'yan uwa da abokan arziki su zo su taya murnar haihuwan wannan yaro a sha abun. A sha abun sha a ci abinci har da ɗan kiɗe-kiɗe da ɗan waƙe-waƙe duka.

Waƙoƙin biki dana amarya, ku faɗa game da waƙoƙin da mata suke rerawa a bukunkunan aure. Waƙoƙin bukukuna dai gaske abu ne wanda ake rera su wani ma haƙƙuɗi yake biya a rera masa kafin lokacin auren saboda in lokacin auren ya sai a rera wannan waƙa a filin wajen auren nan. Ta yadda akan biya mawaƙa su zo su akan gayyace su kuma su zo su rera wannan waƙoƙi, yan mata su taka su yi rawa ma wannan waƙa.

Kana amfani da sauro net? Eh ina amfani da sauro net musamman ma lokacin zafi ta yadda yake sa mu zafi yake saka mu dole sai mun fito waje domin shan iska. To a wannan wajen nan mukan saka gidan sauro ta inda za mu lulluɓa da shi ko kuma mu ɗan yi ɗaki da gidan sauron ta yadda sauro ba zai iya shigo mana ba. Yana da matuƙar amfani sosai da sosai.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? Eh ina tafiya zuwa wurare ne ta hanya biyu, ko in hau babur mashin ko kuma in taka da ƙafa idan wajen bashi da nisa yanda zan iya zuwa da ƙafa. Hakan ma yankan taimakama jikina wajan motsa jiki. Hakan kuma kaga yakan taimake ni na ajiye kuɗina. Ba sai na yi amfani da kuɗina ba. Na yi amfani da ƙafafuwana ne kuma sanan na jijjiga jini na.

Me kuke gani game da basiran wucin gadi? Shin kun taɓa amfani da ita ko kuma ko kuna son gudanar gwadawa? Eh gaskiya ina son gwadawa amma ban taɓa amfani da ita ba. Wani lokaci in abu ya zo na wucin gadi ne ban ma cika damuwa ba saboda na san ba zai ɗaure ba. To ni na fi son abin da zai ɗaure ne ni kuma a rayuwa.

Hakin maƙwabci mene ne a ganin ku? Hakin maƙwabci gaskiya abune wanda ni a ganina ina tunani dole ne a bashi haƙƙinsa, a kula dashi saboda maƙwabcinka tamkar ɗan uwanka ne. Maƙwabci in kuka zauna kukayi zaman aminci dashi wata kan ko baka gari hankalinka na kwance kasan cewan kana da maƙwabci adali mai kirki wanda zai kula maka da gida da ajiyen ka kayakin ka. Inma yara ka bari wannan maƙwabcin duk zai dinga kula maka dasu. Haƙƙin maƙwabci yana da kyau.

Ku faɗa game da kuɗi, da wahala ta koya muku. Allah sarki. Ai kuɗi abin nema ne kuma samunsa da wahala. To don haka duk wanda ka ga ya samu kuɗi ya sha wahala. Kuma in ka ga mutum ya samu kuɗi, ya sha wata wahala ne ta sanadiyan wannan kuɗin da ta koya mashi wannan wahala. Gaskiya kuɗi suna da amfani sosai a yanzu.

Wane launi bangongonin ku suke? Launin da bangon goninmu suke akwai dai wani blue wato kan tsanwa, sannan akwai kore a jikin kasan katangan yayi kama da kasan fulawa. Shi kuma saman ɗakunan mu shi kuma akwai ash ruwan toka kenan, sai dai da ƙasa shi ma makasa ruwan toka mai duhu.

A ganin ku, mai ya kamata a gadar wa yara? Abin da ya kamata a gadar wa yara shi ne abin da zai amfane su wanda kuma zai taimake su a rayuwa. Misali na farko dai yara ana ba da buƙatan a gadar musu da muhalli. Sannan na biyu kuma a gadar musu da wani kashi na cikin kuɗi ta yadda zai wannan kuɗi zai taimaka a sanda in suka tashi suka fara neman sana'a hankalin su ya wannan ɗinsu zai samu su sami jari.

Mutane nawa ne a yankin ku kuma nawa kuka sani? To a yankin mu dai mutanen da suke zaune a yankin mu gaskiya suna da yawa amma hukumar tantance adadin yawan mutane ta ƙidaya ta ce akwai mutane miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya. Amma ni kam gaskiya a cikin musa a cikinsu mutanen da na sani ba su wuce ɗari huɗu da hamsin ba.

Yaya kake jagorantar mutane? Yanda muke jagorantar mutane shine dole ne sai mutum ya sa haƙuri a ciki saboda al’umma kowa daban daban ne. Wani za ka ga yana da saurin fahimta, wani kuma sai ka yi da ƙyar za ka shawo kansa. To, abin da ya sa ake buƙatar duk wanda ya jagoranci al’umma ya zama yana da haƙuri kuma yana da basira kuma yana da juriya yin abu kuma ba shi da kasala a tattare da shi.

Ku bayyana rawar da aka fi sani a yankin ku. Rawar da muka sani aka fi sani a yankin mu ita ce rawar Asharalle ta gaba na mata wacce ake gwaggwaba kwam baya ko kuma ake yin ta tambolo. Wannan rawa ita ce wadda aka fi sani a yankin mu. Mata maza duka sun sani saboda tun fili azar na gargajiya ce ita. Wannan rawa an iya ta sosai kuma gaskiya.

Kokawa ta gargajiya. Ku bamu labarin wannan wasa ko wanda kuka taɓa gani. Wannan wata wasa ce dai na kokawa wadda ake yin ta tun fil azar ta yadda ake zuwa a gayyaci mutane su taru, a tai filin kokawa. Masu yin kokawan mutum biyu a cikin fili su zo su gabza da juna. Duk wanda aka kada a ƙasa to an yi nasara a kan sa shi, kuma wanda ya kayar shi ne ya yi nasara.

Yaya kuke sayan kaya a yanar gizo? Yadda muke siyan kaya a yanar gizo shine aƙwai dai manhajojin sayar da wannan kaya, misalin AliExpress, Temu da Jiji. To idan mutum a Temu zai siya zai hau kan wannan manhajan kaya a wayar sa, in agogo zai siya yaga ya mishi ƙyau dama an riga an maƙala wannan farashin wannan agogo, sai dai kawai yayi amfani da katin da hanyar da yake siya ya tura musu kuɗin sai kuma a kawo masa kayan sa.

Kana tara tsabar kuɗi? Eh ina tara tsabar kuɗi ta yadda idan zan siya ƙananan abubuwa ta yadda ba wanda zan tura kuɗi bane ba kawa ina amfani da tsabar da yake hannuna ne na siya musamman in zan siya gyaɗa, ƙosai ko aya dai da makamantansu wanda ƙananan kuɗi ne kawai zan bada a bani su.

Kana da dabbar gida? Eh, ina da dabbar gida. Ina da jajayen akuyoyi. Waƴannan jajayen akuyoyi ina kiwata su, ina neman musu ciyawa da kuma ina saya musu dusa. Waɗannan jajen awaki ina jin daɗinsu sosai, taya da suna haihuwa mun a duk shekara sau, sau huɗu. Kwara ɗaya sai ta haifi ƴaƴa huɗu, ta yadda shekara mai zuwa sai in ga sun ƙara yawa.

Ku bamu labarin sayan abinci da yawa kamar buhun shinkafa ko na masara don gida. Gaskiya sayar abinci da yawa domin amfanin gida abu ne mai matuƙan muhimmanci da kuma, da kuma sauƙaƙa maka saboda idan mutum yana da ya samu dubu ɗari yanzu zai iya cire dubu sittin ya je ya sayi buhun shinkafa ta yadda ko da a gaba idan bashi da kuɗi to a gida akwai abincin dai da za a ci.

Kana yin harsashi lok-- harsashen lokacin barci? Eh, ina yin harsashen lokacin barci saboda komai na ina tsara shi ne akan ƙa'ida, ta yadda ba na son lokacin wani abu ya shiga wani abu. To haka ma barci na shi ma ina harsashen lokacin shi, zan ce zan yi barci daga kaza zuwa kaza haka nake tsara shi.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, ina cimma manufar tallace-tallace. Hakan na da matuƙan mahimmanci sosai. Nakan yi amfani da manufofi na na tallace-tallace a duk sanda na gani, na kan kuma kwaikwaya don na koya. Ni ma na yi amfani da shi don kaina hakan. Hmm.

Ku gaya mana yadda ake kare kai daga cututtukan damina. Yadda mutum zai kare kanshi daga cututtukan damina shine na farko dai mutum ya tabbatar cewa idan ya ga hadari to yayi maza-maza ya nemi hanyan gida saboda kada ruwa ya tare shi. In ruwa dan in ya taɓa shi wani yakan saka shi mura wani kuma yakan saka shi ma ya ji ƙaiƙayi yana ta damun shi a jikinsa. To yadda ake kare kai shine dai kar ka bari ruwan ma ya taɓa ka.

A ganin ku me yake taimakawa mutum ya daɗe da rai cikin lafiya? Abin da ke taimakawa mutum ya daɗe da rai cikin lafiya shine mutum tun daga farko ya dinga lura da yanayin abincin da zai dinga ci da kuma yanayin abin sha da zai dinga sha. Abinci da abinsha suna da matukan tasiri a lafiyan jikin dan adam na yau da kullum.

Ku faɗa mana game da ƙetaren ruwa da jirgin ruwa. Ƙetaren ruwa dai ana nufin cewa ruwa wanda ake ƙetarawa a yanka a bi ta wajen domin samun hanya tsallaka zuwa wani unguwa da yadda ake amfani da jirgin ruwa domin aiwatar da wannan tafiye-tafiyen. Shi ne ƙetaren ruwa da jirgin ruwa.

Kuna sa yunifom a wurin aiki? A'a, ba ma sa yunifom a wurin aiki, sai dai muna da kayan da muke yin aikin da su, wanda saboda aikin na mu na ba ta jiki ne, kaya, tsofaffin kaya, ba wai sababbi ba, amma ba ma sa yunifom a wajen aiki. Shi ne wannan lissafin ke nan.

Ku ba mu labari, ku ba mu labarin sayan tsire ko suya da yamma da daɗinsa. Sayan tsire ko, sayan tsire ko suya da yamma wani abu ne ko wance al'ada wacce aka fi yinta a ƙasar Hausa, da yanda hatta masu tsiren suma basa fara soyawa sai in yamma ya yi. Saboda bayan in mutum ya gaji ya tashi aiki ya saya ya je gida ya ci yana hutawa da shi da iyalinsa.

Yaushe kake yin wanka? Ina yin wanka sau biyu ne a rana. Na farko da safe idan na tashi kafin na tafi wajen aiki, zan ɗauko botikina nayi wanka sannan na biyu kuma idan na dawo daga wajen aiki watakan da yamma. Shima saboda in wanke, in huzi huta, in samu gajiyar da na ɗauko ciwon ya tattafi in nayi wanka.

Sakonnin barka da safiya da ake yaɗawa, ko ina me kuke gani game da shisu. Wannan sakonni ne wanda ake yaɗawa da safiya wanda yake, yake ba da dama mutum ya sada zumunci ta hanya mafi sauki ta yaɗa sakonnin gaisuwa, barka da safiya ko tawaya salula ko kuma idan mutum ya fita waje ya haɗu da wani sai ya gaishe shi.

Yaya kake magana da abokin ciniki? Yadda nake magana da abokin ciniki shine nakan sassauta murya kuma nakan yi hiduba da hikima ta yadda zan yi ƙoƙari in shawo ra a yin sa ya. Ga wannan kaya ya tabbatar da ingancin kaya na, sannan kuma ya ba ni kuɗi a kan farashin da na ba shi, shi wani shine nakan yi ƙoƙari na bi shi da ladabi domin shi kwastomana ne.

Waɗanne halaye ne, waɗanne halaye ne abokin kirki ya kamata ya kasance dasu? Halayen da ya kamata abokin kirki ya kasance dasu sune gaskiya da riƙon amana da kuma riƙe sirrin juna ta yadda cewa a taimaki juna kuma tare ce da za'a gudu tare a tsira tare ba wai a tona ma juna asiri ba.

Kana son wurare masu hayaniya? Eh, ina son wurare masu hayaniya saboda di'inda ka ga akwai hayaniya to akwai alheri a ciki, akwai kasuwa a ciki kuma akwai hada-hadan kuɗi daga mutane a wajen nan wanda hakan yana jawo kasan mutane ta yanda za ka samu kuɗi kuma sannan ha ƙara fahimtan al'amuran rayuwa a wajen masu hayaniya.

Yaron kowa ne mai kuke gani game da al'adar tarbiyyar yara tare. Wannan wata aba ce wacce iyayenmu a da su ka taso da ita suna yi ta yadda yaro ɗaɗa na kowa ne. Yau in ka ga ɗan abokinka ya lalace ti zaji kaman ɗanka ne, in ka ga yau yana yin wani abun da bai dace ba kai da kanka za ka hana shi ba ma sai ka jira babanshi ya zo ba. In hukunci ne ma ka hukunta shi da kanka.

Ku gaya mana game da miyar kuɓewa. Miyar kuɓewa wata miya ce da yawanci ake yin ta wanda ake yin ta domin cin tuwo da ita. Kuɓewa kuma yana da kyau ko da a lafiyar jikin bawa. Kuma sannan ana yin miyan kuɓewa busashe, sannan ana yin miyan kuɓewa ɗanye. Amma ni na fi son miyan kuɓewa ɗanye saboda ya fi min daɗi.

Ku gaya mana tudun da kuka gani ko kuka hau. Tudun da muka gani kuma na hau shine a jihar kogi/Lokoja a Yaba ta inda na ga wannan babban tsauni na ga wani katon gida a kan kuma wannan tudu har nai sha'awan zuwa na je na hau wannan tudu saboda na gane makaina ya yanayin wajen yake. Da na hau wannan tudun abin ya kayatar dani yanda gidan nan yake saman kansa.

Makaɗa da maroƙa a wurin biki kubamu labarin yadda suke rera yaban mutane makada da mawaƙa a wajen biki da maroka a wajen biki suna iya rera wa mutum yabo don su yabe shi ya ji wandaɗi wannan yabon shi kuma ya ɗauka kuɗi ya ba su saboda aikinsu ne sun ƙware a wajen wannan.

A ganin ku menene amfani da haɗarin shafukan sada zumunta? Eh gaskiya amfani da haɗarin shafukan sada zumunta misali amfaninsa yana da ƙyau saboda zaga ana saka karatuttuka da wa'azazzuka da kuma faɗakarwa. Wasu shafukan sada zumunta ma zaga har sana'o'i ana koyarwa amma wasu kuma suna da haɗari ta yadda ake ɓata tarbiyya dasu misali anasa fim ɗin batsa a wasu.

A ganin ku wane aiki za a buƙata anan a shekara masu zuwa? Aikin da za a buƙata anan a shekaru masu zuwa shine aikin wannan AI din. AI dinnan da ke ɗaukan muryoyi ke tantancewa nan gaba za a yi amfani da muryoyin domin a haɗa a samu wani abu mai fasaha ta yadda za a samu ci gaba a rayuwar duniya.

Hasken rana da na’ura a danne wuta ya ya suke canza batun wuta a unguwarku? Wannan hasken rana da na'urar a canza wuta suna canza batun wuta a unguwar musamman idan dare ya yi. Rana in ta koma ta kwanta a lokacin kuma sai a danna wuta ta yadda za a zo kuma yi amfani da ita da daddare.

Wane 'ya'yan itace kake fi so? 'Ya'yan itacen da nake fi so shine apple da gwaiba, da mangwaro da kuma abokado. Waɗannan 'ya'yan ina so ina son su sosai da sosai, da su kankana, da su abarba su ma duk ina son su sosai. Haka shi ma ayaba ina son shi, ina cin shi sosai a rayuwa.

Kana iya yin iyo? Eh, ina iya yin iyo sosai ma. Na koya iyo tun ina yaro saboda da akwai rafi alhaita. Rafin da ake kira kwata, inda muke yin iyo da shi. A cikin shi akwai wajen wankan yara da na manya sannan kuma da na matsakaita. Akwai na ƙwararrumma na iya yin iyo tabbas.

Kana cire takalma a gida? Eh, ina cire takalma a gida, saboda kada ma na maɓaɗi in ga ɓata ɗaki, shi sanar ke cire takalma. In na shigo gida zan shiga ɗaki, saboda ai rashin cire takalma ma a duka waje yana nuna alamun mutum shi ƙazami ne. Ni kuma gaskiya ba ƙazami bane ba, ina cire takalma a gida.

Labarin motsa jiki ko wasan da kuka fi so. Motsa jiki dai gaskiya yana da matuƙar muhimmanci ta yanda ni hanyar da nake motsa jiki shine ta yin tafiya. A kullum rana nakan yi ƙoƙaari na ga na yi tafiya ta kamar kilomita biyu sannan kuma wasan da na fi so shine wasan ƙwallon ƙafa. Shi ma wannan nakan yi ƙoƙari a sati naga na bawa ƙwallon ƙafa sau biyu ko so uku.

Yaushe kuka taɓa jin tsoro sosai? Lokacin da na taɓa jin tsoro sosai shine wani lokaci da daddare na fito yin fitsari a waje, sai wani ɗan gidan mu, shi kuma ya hauro ta katanga da tsakar dare nan ya dawo gida yayi dare a lokacin nan. Kawai sai naga mutum ya tsallako katanga. Ashe ɗan gidan mu ne ban sani ba lokacin na tsorata sosai.

Yaya ake yin biki a da kuma yaya ake yi yanzu? Gaskiya kam yin bikin da da na yanzu akwai sauye sauye yadda aka samu sosai. Ta yadda a da tunda ka fara neman auren yarinya ana zuwa za a ɗaura aure a ɗauka yarinya sai a kai ta gidansu da ƙafa ake tafiya amma yanzu in za a kai amarya gidanta da mota ake zuwa dole. Sannan kuma a da in aka biya kuɗin sadaki shi kenan amma yanzu kuma sai an kai kayan sara na an kai lefe da sauransu.

A ganin ku yaya yankin ku zai kasance cikin shekaru goma? Eh gaskiya kama yankin mu nan gaba za a samu canji, babban canji saboda yanzu abubuwa na ta canzawa, yanzu gidajen ma ana rushe gidajen ƙasan nan da suke da giɗan ƙasa da suke na da ana ta mai da shi ginin zamani, ta yadda ana bari ana samun hanyoyi yanzu a layuka.